Wayarka na cika ajiya? Eh, wayata tana cika ajiya saboda abubuwan da nake sa mata masu matuƙar muhimmanci game da rayuwana. Waya kamar asusu ne da na ɗauke ta in zuba kome a lokacin da nake amfani da shi ko nake ƙoƙarin biya ma kaina buƙata da ajiyan sirri da rayuwana. Nake ƙoƙarin ɗaura makaina dukkanin abin da yakamata na ajiye a wayana ajiya a cikinta.